Sau nawa kake wanke tufafi? To ina wanke tufafi na wasso, so, so ɗaya a sati. Wani lokacin kuma nake, nakan yi wanki sau biyu ko sau uku a sati. Dan haka tufafi wani abu ne da ya kamata a riƙa kula da shi wurin tsaftacewa, da kuma wankewa, da kuma adanawa da gogewa. Dan haka wanke tufafi eh wata, wani abu ne mai matuƙar muhimmanci da kulawa da tsaftacewa. Wasu sukan wanke tufafi su ɗaya a sati, wasu kuma sukan wanke su biyu a sati, wasu ma su bakwai kullum sai sun yi wanki. Wasu kuma sukan yi, sukan yi sau ɗaya a wata, duba da yawan tufafin da Allah ya azirtasu dashi. Wasu ma basa yin wanki, sukan ɗinka tufafi adadin kwanakin shekara. Dan haka kullum sabon tufafi zasu sa ba za su ƙara amfani da shi ba. Sun gama amfani da shi sai kuma wani jiko.

Wane irin kiɗa kake son ji? To gaskiya, na fi son sha'awar kiɗa, wato ainihin kiɗa na Larabawa. Akwai Larabawan Saudiyya, akwai kiɗa na Larabawan Yemen, akwai kiɗa na Larabawan Egypt, akwai kiɗa na Larabawan Algeria, akwai kiɗa na Larabawan Jordan, Kuwait, Oman da dai sauransu. Sannan kuma nakan ji kiɗa irin namu na Hausawa, wato ainihin na ƙasar Hausa wato Najeriya kenan Arewa da Najeriya. Sai dai kuma masana harkokin addini suna tsawatarwa a kan yawan jin kiɗa, suna ganin jin kiɗa ba abu ne wanda yake da kyau ba. Ya kamata a nisance shi don haka ba koyaushe nake jin kiɗa ba. Sai dai akwai wasu waƙoƙi da ake cewa da Larabci "Nashid" nakan ji su waɗanda ake yin amfani da su ba tare da an sa kiɗa ba. Don haka, a ka'idance na fi son kiɗa irin na Larabawa, sai kuma namu na Hausawa ya biyu bayan.

Kujerun ka su na da daɗi? Eh, kujeruna su na da daɗin zama. A gaskiya kujeru ina jin daɗin amfani da su, suna da daɗin zama. Sannan kuma tambayar zan iya cewa ta, eh, ban fahimci inda tambayar ta dosa ba. Wanda hakan zai sa in gane, in rasa wace irin amsa mai gamsarwa wacce za ta dace da itin tambayar da aka yi mun. Kujerun ka suna da daɗi? Eh, kujeru na suna da daɗin zama zan iya cewa. Ban san dai wace irin amsa zan ba wa. Bayarwa a madadin wannan tambaya, du ba da cewa tambayar Hausa ba ta fita yadda ya kamata ba. Sai dai ina amfani da kujeru kuma ina jin daɗin zama da su. Ina jin daɗin zama a kan su domin miƙewa da kuma na gudanar da aikace aikace na gida. Da dai sauransu da dama, da yawa, da kyau da kyau.

Kana son abinci mai yaji? Eh, gaskiya ina son abinci mai yaji musamman yaji wanda yake na a tarugu. Ban fiye son abinci a yi shi salam ba. Sannan kuma abinci mai yaji yana taimakawa matuƙa wajen idan na ci abinci wani lokacin, na kan ji zuciya ta tana tashi bayan na gama cin abinci. Musamman abincin da ba a sa ɗan yaji yaji ba ko kuma aka haɗa da tafarnuwa. So, wannan abincin yakan sa zuciya ta ta tashi. Ina son kuma yajin barkono. Nakan-- ina son shinkafa da mai da yaji da salak. Ina son kuma shinkafa da faduka mai ɗan yaji yaji. Ina son taliya da manja da yaji. Ina dai son abinci gaskiya ya kasance da ɗan yaji yaji a ciki wannan yana taimakawa matuƙa wajen ganin abinci yayi daɗi kuma an ci shi yadda ya kamata musamman a lokacin damina ko kuma lokacin sanyi. Abinci mai yaji yana taimakawa matuƙa da gaske.

Kana raba ayyuka ga wasu. Eh, a ma'aikata akan fara, akan yi mitin a tattauna irin yadda za a tsara ayyuka bayan an gama kuma sai a zo a rarraba ayyuka, a ba kowa aikin da zai yi. Musamman idan mutum shine shugaba a gurin aiki, za a raba aiki, a ba kowa aikin da zai yi da zai gudanar duba da yadda aiki zai tafi yadda ya kamata, a yi aiki cikin natsuwa da farin ciki da dai sauransu da da.

Kana jin tsoron kwari? Eh gaskiya ina jin tsoron kwari musamman kamar irinsu, ah, kyankyasu ko jaɓa kodai kuma kwari dai da dama waɗansu kamar irinsu, akwai dai kwari waɗanda sunada ban tsoro kamar irinsu cinnaka da dai sauransu. A maganan nan da nakeyi ma sai naji tsigan jikina tana tashi. Gaskiya ina jin tsoron wasu ƙwarin bana son ta'ammali dasu musamman ma kamar irinsu tsaka da dai sauransu.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da daddare, wannan gaskiya yana matuƙar bani sha'awa kuma yana ƙara min tsoron Allah da ganin girman Allah. Kai da ganin wata ka san halitta ce wacce Allah ya yi, mai ban mamaki wanda babu wanda ya isa yayi wannan halittar sai Ubangijin sammai da ƙassai. A lokacin da muna yara sai a ce mu kalli wata, in mun kalli wata sai a ce ga wata tsohuwa can a ciki tana daka a kusa da ita kuma ga wa akuya tana cire ciyawa. To a gaskiya mukan, a lokacin da muna yara in muka ɗaga kai muka kalli wata, a sai mu ga kamar haka ɗin ne. To ban sani ba, mune muke ganin haka ɗin ko kuma yaya abin yake Allah shine masanin gaibu, Allah shine mafi sanin abin da yake cikin wata. Sai dai wasu masana a cikin duniyar nan suna cewa ana ziyartar duniyar wata wannan kuma Allah ne kaɗai ya bar wa kansa sani duba da cewa bamu da masani.

Yaya kake son zama? Gaskiya ina san in zama ina da burin Allah ya cika mini burikana da dama. Ina son in zama ina da aurena, ina da sana'ata. Sannan kuma ya kasance ba abi na bashi. Ina tare da 'ya'yana suna makaranta. Sai dai mafi yawannci so befiya zama samu ba. Wani lokacin kana son ka zama wani abun. Ina son in zama 'ya'yana su zama malamai. Allah Ubangiji ka cika mini burina da de sauran su.

Wane gidan abinci kake so? Eh to ina son gidan abincin da za su dafa abinci kala kala kamar irin su tuwon shinkafa, a abinci da ya kasance na gargajiya kamar tuwon shinkafa, miyar taushe ko miyar agushi ko miyar eh wato an yi ganye, ko miyar kuɓewa, ko miyar kuka, ko kuma miyar ogbono da dai sauransu da dama. Ina son gidan abincin da suke da tsafta kuma suke girki irin na gargajiya kamar su dambu, shinkafa sannan kuma da hade da girke girkeyen irin na gidaje na ƙasashen waje da dai sauransu da dama. Ina son gidan abinci wanda yake da tsafta da kuma a kula da kostomomi.

Ina kake tofa miyau? Eh, to gaskiya nafi tofa miyo a zakan yi amfani da tissue, wani lokacin kuma nakan tofawa a banɗaki ko kuma a wuri dai na ƙazanta wanda mutane ba za su gani ba. Don haka yana da kyau mu kula da tofar da miyo. Kan muriƙa tutsartar da miyo a cikin mutane wanda hakan zai sa su yi ƙyama da dai sauransu da dama. Idan kuma kana da tissue, zaka iya sawa a tissue sai ka jefa a cikin dustbin yadda mutane ba za su gani ba. Ƙyama ta kama su hankalinsu ya ta shi.

Menene burin ku a aiki? To burin mu a aiki shine a sami nasara. Kamar yanzu ni akwai aikin da nake yi, ina aiki da wani, baban Allah wanda yake sana'ar YouTube. To babban burina shine muga abubuwanmu sun tafi daidai kamar yadda muka yi tattauna da shi cewa idan na iya aiki sosai, ni ma zan zo in gina tawa tashar yadda a hankali. Babban burin da nake da shi ya zama na buɗe office, na ɗauki ma'aikata wa inda za su kasance suna aiki a ƙarƙashina. Muna samun arziki tare, su samu ni ma in samu. To babban burina a aiki shine naga na tallafawa muta-- na tallafawa mutane sun ƙaru da ni, mun ƙaru da juna kuma mun sami biyan buƙata, mun sami biyan buƙata, mun yi duk abin da muke nema, mun yi sadaka, mun yi kyauta, mun ziyarci ɗakin Allah, mun yi komai da komai.

Kana sauraron rediyo? Eh tabbas ina sauraron rediyo, musamman akwai a shirye-shiryen da nake sauraro kamar Si'in da Ranka. To akwai shirin da kuma ban damu da shirye-shiryen da ban damu da su ba. Sune shirye-shiryen siyasa irin su Kowa da Gauta. Akwai kuma shirin da nake shirye-shiryen da nake so kamar irin su Zaman Lafiya, Allah ɗaya gari banban, Inda Ranka, da dai labaran duniya da sauransu da dama. Sai kuma bangaren shirye-shiryen addini kamar tafsiran malamai irin su Malam Lawan Trayum, Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya, Malam Rijiyar Lemu da dai sauransu da dama. Akwai kuma shirye-shirye waɗanda suka danganci zamantakewar iyali, ƙalubale da dai sauransu. Don haka ina sauraron rediyo amma ban fiye sauraron wasu shirye-shiryen da naga ba ni da ra'ayi a kansu ba sai in kashe rediyo. Amma matuƙa ana yin shirin da naga ina da ra'ayi a kanshi, nakan saurari rediyo musamman wa'azozzin malamai domin ƙaruwa da ilimin addini da sauran su.

Me kake yi da ragowar abinci? To idan abinci ya raguwa, nakan ba almajirai domin sadaka tana da muhimmanci da ke sosai. Wani lokacin kuma idan ba a samu almajirin da za a ba ba, akan sa shi a firiza domin tanada shi domin yin amfani da shi a gobe. Don haka zubar da abinci ba shi da amfani a Musulunce domin almubazzaranci ne. Gara ka ba almajiri ko kuma ka adana shi a inda ba zai lalace ba, sai dai duba da yadda kuma yanzu ake sanyi, ko da ba ko da wuta ko ba ko da firij za ka ajiye shi a inda yake da ɗan sanyi, washe gari za a iya dumamawa ayi amfani da shi da sauransu.

Yaya ka ajiye, yaya kake ajiye kuɗi? Eh to ina ajiye kuɗi, ina ajiye ajiya a banki, a wasu lokutan kuma nake nakan ajiye a wa a jakata ko kuma a drawer domin tabbatar da tsaransu. A mafiyan lokuta kuma na fi barin shi account dina domin yafi zama wato ainihin cikin tsaro. Idan ina so in yi amfani da shi sai in je in yi amfani da transfer a wayata ko kuma in yi amfani da kati in ciro shi.

Wane irin miya ka fi so? To miyoyin da na ke so gaskiya suna da yawa. In aka lissafa ina son miyar kuka, ina son miyar kuɓewa, ina son miyar agushi, ina son miyar zogale, ina son miyar shuwaka, ina son miyar taushe, ina son miyar kuɓewa, ina son miyar, ab bana da dai sauransu da dama. Ina son edika yin ko akwai dai miyoyi da yawa da na ke so a kuma a cikinsu in aka ci ga wacce na fi so ina son miyar edika yin ko suke ce mata. Wacce za'a haɗa ganyeyyaki da dama, a haɗa da wata leaf, da ugu, da agushi, a sa naman kaza, a sa naman kifi, a sa ganda. Tabbas har yawuna ya tsinke wannan miya aka haɗa ta da sakwara ko da tuwo shinkafa abun yana matuƙar ba da citta sosai. Yana ba da abu mai daɗi da kyau da kyau.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh to gaskiya a yanzu dai ba a fiye amfani da tara tsabar kuɗi ba. An fi ajiye kuɗi a asusun banki domin amfanin yau da kullum. In ka gane ajiye tsabar kuɗi, sai in zan yi siyayya a shago, siyayya da ba ta wuce irin kamar ko ƙananan abubuwa irin su reza, ah maggi, auduga da dai sauransu 'yan ƙananan abubuwan da ba za a rasa ba wanda ake buƙatar a je shago ko kuma irin su tsintsiya irin su da dai kayayyaki masu gishiri da sauransu da dai irin abubuwan da ake amfani da su na gida na yau da gobe wanda za su buƙaci tsabar kuɗi da za a yi amfani da su. Amma manyan abubuwa in za a yi amfani da su, mu kam bar kuɗin mu a akawunt. Misali idan ka je kasuwa, mafi yawanci 'yan kasuwa suna da ah katin banki ko kuma POS ko kuma akawunt za ka yi transfer domin ka cire kuɗi ka yi amfani da shi ba sai ka je da tsabar kuɗi ba.

Kana sabunta shirye-shiryen computer. Eh, duba da cewa ayyuka na mafi yawanci nakan yi su akan computer, to wani lokacin nakan sabunta shirye-shiryen computer musamman kamar Microsoft Excel, Word. Idan sun expire ko an samu matsala nakan sabunta amma ba ko da yaushe ba gaskiya.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakata da abokan aiki, dangantaka ce mai kyau ta yadda muka samu mu gudanar da aiki cikin natsuwa da kwanciyar hankali da raha. Duba da cewa idan an taje da safe bayan an yi addu'o'i, an yi addu'ar buɗe taro, za a yi meeting, ai kowa ya kawo idea ɗinsa da za a gudanar da aiki a wannan ranar. Bayan an gama kuma kowa zai tafi zuwa gurin aikinsa. Sannan za a ci abinci tare, za a yi sallah tare, za a tattauna matsaloli kuma za a yi taimake-keniya. Akwai taimake-keniya tsakanin juna, akwai kuma ba da shawarwari. Sannan kuma wa'inda suke da abun hawa suna taimakawa abun hawa su rage, wa'inda ba su da abun hawa su rage musu hanya. Da zai sauran taimako da dama da ake gudanarwa wanda yake da amfani a wurin aiki da sauransu da dama da kyau, da kyau.

Kana da sa hannu a sakonninku? Ko, to ni dai wannan tambayar gaskiya zan iya cewa tambayar ce wacce ban fahimci inda ta dosa ba. A cikin tambayar an ce kana da sa hannu a sakonninku? Toh, bazan iya cewa komai ba game da amsar wannan tambayar duba da cewa ban fahimci inda tambayar ta dosa ba. Da na fahimci inda tambayar ta dosa zan iya ba da amsa na tsawon minti ɗaya ko sama da haka. Domin gamsar da mai sauraro, ta yadda abubuwa za su tafi daidai yadda ya kamata.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Toni gaskiya bazan iya cewa ga adadin yadda nake duba saƙonnina a aiki ba. A kullum ina cikin duba saƙonni, dubada cewa aikina aikine da yake buƙatar duba saƙo, ko a kan WhatsApp ko akan email dadai sauran hanyoyin sadarwa da dama. Don haka a kullum ina cikin duba saƙonni. Bazan iya kirga adadin yadda nake duba saƙonni ba a gurin aiki domin, eh, eh wani lokacin nakan gudanar da aikina a gida, eh, da ita yadda za'a turo min da saƙo kota email ko kuma ta WhatsApp domin ganin aiki ya tafi daidai yadda ya kamata da sauransu da dama.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh gaskiya. Ban fiye ɗaukar hotuna ba kusan sai in ce hotuna ma ba su dame ni ba. Amma nakan ɗauki hotuna occasionally idan buƙatar hakan ta.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, tabbas ina, ina matuƙar sha'awar shuka tsirrai a gida. Duba da cewa shuka tsire-tsirrai a gida abu ne mai matuƙar muhimmanci da yake da alfanu matuƙa da gaske. Idan aka duba kamar yadda masana suka sha faɗakar da mu cewa tsirrai suna da matuƙar amfani domin sukan ba da iska sannan kuma sukan ba da, eh, lafiya. Eh, mutum yakan samu iska wacce take gangariya wacce bata samu gurbacewa ba. Don haka shaƙar iskar takan ba da, takan taimakawa wajen inganta lafiya. Sannan kuma sukan kallon tsirrai wayanda suke korayen kala yana ƙara ƙarfin ido yana kuma taimakawa wajen, eh, kawo gani sosai. Sannan kuma, eh, shuka tsirrai kamar irin idan gida yana da ɗan girma zaka iya shuka irin su alaiyahu, ugu, shuwaka, mangwaro da dai sauran tsirrai wayanda suke da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. Duba da cewa idan aka tashi miya ko kuma wani amfanin gida ba sai an je kasuwa an siyo ba. Don haka shuka tsirrai yana da matuƙar alfanu da tasiri da kuma ƙa, da kuma, da tabbatar da ƙara zaman, wato kiwon lafiya a gida. Don haka yana da kyau a riƙa shuka tsirrai.